A'a, ba na shan magani kullum, sai lokacin da na ji ban da lafiya. Idan ban da lafiya, zan je asibiti ko chemist sai in siya magani. Kaman yanzu ina yawan jin ciwon kai. Ina zuwa chemist sai in siya, ehm, maganin ciwon kai sai in sha.

Eh, ina sa tunatarwa a wayana saboda yana taimaka min sosai. Idan na dawo da aiki, na gaji sai in kwanta. Wani lokaci idan na kwanta banzan tashi kuma ba sai ƙarfe bakwai ko takwas na safe. Kuma ya kamata lokacin na sa yi wajen aiki.

Takalmin da nake so sosai ko zan ce shine wanda zai iya rufe ƙafana saman ƙafana. Bana son takalmin, bana son takalmin slippers baya mun dadi amma ka ga pums ko half cover duk su na duk takalmi ne masu kyau kuma ina son su.

To, yanda nake ajiye kuɗi ina da asusun banki. Aa naje na buɗe asusun banki a banki. Lokacin da nake da ɗan kuɗi da ba na so in yi amfani da shi, zan je ajiye a asusun banki. Amma idan ba na son ajiye a asusun banki, ina da ɗan asusu na ɗan kaɗan a gida da nake ajiye kuɗaɗena.

Lokacin a ranar da nake zuwa kasuwa zance kowane kowane Monday shi nake zuwa kasuwa, saboda a hakan a lokacin kasuwanci sun riga sun kawo abubuwa masu kyau da zan siya kuma idan na je kasuwa abin da nake nema ba zan, ba zan rasa ba.

To zan ce fim ɗin da nake kallo, fim ɗin da, fim ɗin da zai sa ni, eh da zai sa ni, da zai ƙara mun ilimi. Bana kallon fim kawai don kallo, ina neman fim ɗin da yake ƙara ma mutane ilimi, da zai taimaka mun wajen aikina. Irin fim ɗin da nake kallo kenan.

To, idan zan ajiye hotunan wayana akwai, ina da, ina da wajen da nake ajiye kaya mai su muhimmanci wajena. So a wajen nake ajiyewa. Wani lokaci kuma idan a wayana ne ina ajiyewa a cikin, eh, cloud storage na yana taimaka min sosai kar hotuna na su ɓace.

Yanda nake magance kukoki, zan tsaya in ga, in ji abin da, eh, mutumin ɗin yake magana. Bayan da na ji abin da mutumin ya ga-ya gama magana, sai, sai, sai ci mai yayi hakuri sai in ga yanda zai iya yi in taimaka mai ya daina a-

Eh, kiɗin da nake son ji shi ne wanda zai sa ni idan ina haushi, zai sa ni kwanta ko kuma idan ina son yin bacci, idan na sa kiɗin zai yi bacci. Irin kiɗin da nake so wanda zai sa ni bacci lokacin da nake so.

Ina yin wanka da, eh, safe kuma ina yi da rana. Ina yi kuma da yamma. Ina yin haka ne saboda jikina ya samu ƙarfi kuma ina wajen aiki, zan je bayi yi wanka. Ina ganin wanka yana da mahimmanci a jikinmu.